Eh gaskiya ya danganta daga wani irin zafi ne. Zafi ya danganta daga wani irin zafi ne. Ina za ina jin zafi kaɗan kaɗan. Ina jin zafi kaɗan kaɗan. Zan jure. Ko ina jin zafi sosai. Baran jure gask. Ciwon yin allura ne ya danganta daga irin wane irin ciwo ne. Ciwona ɗan ƙunan wuta ne ko ciwo sosai ne a ƙafa ne, a hannu ne, a kai ne. Gaskiya yanda nike jurewa danganta. So da akwai ciwon da duk ya kai ka so ka jure zafinshi ba za ka iya ba. Dole sai ya nuna. So ko dai ba kai ihu ba wani za ka ga hawaye ya taru a idonshi. Amma gaskiya ni ciwo ya danganta. Wani kuma za a ga ɗan bugewa ne, shi bai ji ciwo ba amma ya buge. To ka ga wannan dole. Amma me jure ma ciwo ne. Kaɗan da babba dai ina jure me saboda ni ciwo in dai bawa ya kai ciwo gaskiya ni ina jure me sosai. Ina jure ma ciwo. Ba zaka kaga ina ihu kaman wani ciwon da bai kai ya kawo ba. In ta iyo, in ta iyo, in ta iyo gaskiya yana wuya ka ga. Yana ihu akan ciwon da bai kai ya kawo ba. Amma ko dai ba, ko dai ciwon in dai bawa ne cham babba bane mato ya zai yi ko babban ne gaskiya ni ina da juriyan ciwo ban da wannan ihu ihun dan saboda wai ina jin ciwo gaskiya ban da wannan ihu ihun. Ina jure ma ciwo. Ya gurguɗu kuma ina ƙoƙari sosai a kan ciwo. Jure ma ciwon zafin ciwo. Ni ina ganin wai a ce wai don saboda ka ji ciwo ka dinga ihu gaskiya ni ina ganin to ko wa dai da yanayin jure wan shi amma gaskiya ni. Yana jure zafi sosai na ciwo. Ina da jurewa. Ko ya kai ya kawo gaskiya ni ban ga ba dai wani sai dai nan gaba in dai ba amma ban ga wani irin ciwo da zai sa ni ƙasa jurewa ko in yita ihu inta ihu dan saboda zafi ba gaskiya. Yana wuya sosai, sosai sosai gaskiya yana wuya.

Ina rike riga mana nai aljihu saboda ni na fi son riga mai aljihu. Riga mai aljihu ya fi daɗin yin mu'amala da komai da komai gaskiya. Na san riga mai aljihu, gaskiya ni a kasa riga ban cika san riga mara aljihu. Duk wani riga wanda bai da aljihu ma gaskiya ni bai cika mumba. Na fi son riga mai aljihu taku taku. Ina jin daɗin amfani da riga mai aljihu gaskiya. Riga mai aljihu yana da daɗin amfani. Ko aljihun gaba ne ko baya ne a kasa riga. In dai bai da aljihu ma ni ban cika sa shi ba. Sai na nema ta kotaya, kotaya, kotaya na samu, na samai aljihu. To in dai riga bai da aljihu ma ni ban cika amfani da shi ba. Kotaya aljihun gaba ne. Riga ne na sa. Riga manyan kaya ne, ƙaramin kaya ne. Ko wanne ina sami ajiya. In babban kaya ne na sa aljihu gaba da baya. In kuma ƙaramin riga ne sai ma tabban ina sa aljihu shima gaba da baya. Riga ne ko wane nomal riga na sama sai na sa in sami aljihu a gabar riga. Dogon riga ne na sa kaya, rigar gargajiya shima sai an sa aljihu gefe da gefe. Ko aljihun gaba ma bana yadda ace babu shi a jiki. Kuma un wando ne shima duka duka suna da ajiya. To gaskiya ina son aljihu saboda aljihu ni na ɗauke shi gaskiya aljihu. In ba aljihu ma riga ni ban iya sawa ba. Ina bala'in san riga aljihun don saboda ni na kalla riga aljihu fi kyau. Saboda in ba aljihu riga taya ina za ka ajiye wayanka? Ina za ka ajiye makwallanka? Ina za ka ajiye kuɗi? To gaskiya ina son riga mai aljihu saboda da su ne zan iya ajiye wannan abubuwa. Kuɗi, makwallai to da saura sauran su duka. To dole sai da wannan zan iya amfani. In ba aljihu ai riga yayi ba amfanin sa ma rigar gaba ki ɗaya kenan. Ko idan ka sa ko za ka yi ta riƙe waya a hannu ne, kuɗi a hannu, agogo ko mai in za ka cire ko mai kaawai baraka. To dole aljihu gun ajiya ne kuma abun ajiya ba a watsa shi. Don inba ka da gun ajiya tabban sai dai abubuwa su ɓace ko makwallan su ɓace ko kuma ma waya biyu ɓace. Bara ka ji daɗin. Don ba ko da yaushe ake riƙe waya a hannu ba. To aljihu yana da matuƙar amfani a riguna ma sai ba riga ɗaya bane. Na san aljihu a riga kuma ina sawa sosai ma kuwa.

Eh, daman goge hakora ya danganta. Amma ina buroshi, ina goge hakora aƙalla sau uku a rana. Neman na ji bakina bai mun abin da nake so ba, gaskiya zan iya zuwa in goge hakora a banda lokaci. Normal wanda ya zama dole sai na wanke shine safe da rana dare dare. Amma kuma akwai abin da zai saka ka zo ka ji kawai kana ji ko ka ci wani abu ko kuma ka ji bakinka bai ma yin da kake so ba. To dole zaka dinga zaka iya yin ƙara goge hakori ko kuma kayi buroshin hakorinka. To goge hakori ya danganta da abu amma dai normal dai ɗan lokaci da wanda ba wani abu bane akan goge hakoran shine sau uku. Safe, dare, rana. Shine lokacin goge gogen hakora na gaskiya bana wasa da shi. To lokacin da nake goge goge bakora ke nan safe rana dare sai kuma in wani abu ya faru, na wanda ya kama dole in goge hakorina. To bindiya ya haba nan goge hakorana to shine amma asalin lokacin da nake wannan goge gogen hakorin yana shine sau uku. Safe, dare, rana. Safe, dare, rana. Safe, dare rana na goge hakori kuma da buroshi mai kyau. Saboda wani sa'n goge hakora in ba ka samu buroshi mai kyau ba ko kana ta goge hakori kana ta goge hakoranka kana ta goge hakoranka ba'a za kaga basu fi taba. Amma in ka samu buroshi mai kyau, shi ba ƙarfi can wanda zai jima ciwo ba shi kuma ba wai can laushi sosai ba. To ɗan tsaka-tsaki dai mai kyau dai kana goge hakoranka zaga hakoranka sun fita. Kai ma zaka fi jin daɗin bakinka. To gaskiya goge hakori yana da kyau. To daman ni dai shawara ta yi kamata mutum aƙalla dai ya dinga goge hakorin shi kaman sau uku a rana bai goge ba kenan sau uku ƙaranci kenan sau uku a rana.

Eh gaskiya muna yin wuta da itace amma ya danganta da wane lokaci ne, lokacin sanyi ne lokacin zafi. Gaskiya ya danganta, wannan sa'an ba a ga mufi amfani da itace a lokacin itacen wuta da a lokacin sanyi saboda lokacin sanyi yafi yi daɗin amfani da shi. Yanzu zai ci kuma zai ma abin da kake so ba tare da an samu na ɓace lokacin dafa abinci ko kuma yin amfani da shi ba amma ka ga lokacin ko kuma lokacin zafi to din irin wannan lokacin naka amfani da itace amma kuma indai ba wannan lokacin ba kaman lokacin ruwa gaskiya yakan ɗan bada wuya. So da yawanci ba mani kaɗai ba ko yawancin mutane ba a cika amfani da itace a lokacin ruwa ba saboda yakan bada wuya gun cin wuta amma ka ga ko in a kai in kai amfani da itace lokacin ruwa gaskiya zaka sha wuya amma in kai ko amfani da itace lokacin sanyi ko kuma lokacin zafi dai da ba lokacin ruwa ba, za ka ga ka yi amfani da shi cikin sauri kuma cikin kwancin hankali kuma ka samu abin da kake so. Amma ko in kana amfani da itace ba lokacin ruwa ba, gaskiya zaka ji daɗi amma tabbas indai lokacin ruwa ne. Sai dai in kana da gun rufi mai sauƙi ko gun siyarwa ne ma ba cika samun busassuwar wadda zakayi amfani da shi cikin kwancin hankali ba wani matsala ba. To ni a ganina ya danganta da yanayin lokacin da za ka yi amfani da ice amma ina amfani da ice sai dai kuma lokaci lokaci ne. Ba ko da yaushe nake amfani da itace ba, yanayi yanayi. In lokacin zafi ne zan yi amfani da itace amma in lokacin kuma ruwa ne ban cika amfani da itace ba sai dai amfani da su gawayi ko yi amfani ko kuma gas to ko kuma gas ko kuma electric. Dai wanda ya samu a lokacin shi nake amfani da shi. Ko da ni ina ganin abun nan itace lokacin ruwa wahala zaka sha kuma ba za kai amfani da shi ta jin daɗi ba. To ni a ganina mutum kawai ya dinga duba yanayin lokacin da zai yi amfani da abubuwa. Lokacin zafi ne? Lokacin sanyi ne? Lokacin ruwa ne? To sai ka zaɓa abin da za kai amfani da shi. Itace dama yafi kyau ne da daɗin yin amfani da shi lokacin zafi. Lokacin zafi ko lokacin sanyi sai ka yi amfani da shi cikin lafiya ba wani takura da wayyan su abubawa.

A'a, tabbas kullum ina motsa jiki saboda motsa jiki yana ƙara lafiya sosai fiye da abin da ake zata. Indai motsa jiki ne, gaskiya yana da kyau, yana ƙara lafiya sosai. So ni a ganina motsa jiki yana da, yana da kyau. Saboda kullum ni ina fita motsa jiki kuma ina yin na safe, na safe ya danganta da yanayin ɗan saman lokacina. Ina yin na safe, ina yin na dare. Ba can dare ba, na sa kuma can da sassafe ina motsa jikin gudu, ina motsa jikin buga ƙwallo. So dai wa'inan motsa-motsan jikin duk ina yi. Ina motsa jikin ɗaga ƙarfe ma, eh a ɗan ɗaga. Ina motsa jiki, ina press up shi ma ina yin of and down squirtingl now squatting. Ina yin motsa jikin igiya, na wuwulla igiya. So gaskiya ina motsa jiki sosai. Saboda motsa jiki yana da kyau, yana ƙara lafiyan jiki. So ni hakan ke, ina motsa jiki gaskiya, yana ƙara lafiyan jiki. Motsa jiki yana da kyau sosai don soda ƙara lafiyan jiki. To, ina motsa jiki. Ina, ina motsa jiki da safe, da sassafe, da sassafe motsa jikina shine na gudu. Ina gudu in je, ɗan yin gudu na wayen su awanni. Dan ɗan jikina yana ɗan yin zufa. Kaman in dawo, in kuma na ƙwallo ne muna zuwa mu ɗan buga ƙwallo. So wannan shi ko da rana ne, indai bana abu bana aiki ba lokacin ko ba ranar aiki ba ne. Amma kuma indai rana aiki ne, bana yi da rana sai dai da safe da daddare. So gaskiya ina motsa jiki don so da motsa jiki yana da kyau ma lafiyan jiki sosai. In kana motsa jiki za kaji kullum kana ƙara samun lafiya. So da ƙarfin jiki. Duk wani abubuwa da kake yi duk yana fita. Gaskiya motsa jiki yana ƙara lafiya kuma yana.

A, ina musabaha da mutane mana mu gaggaisa sabida, eh gaisuwa yana da kyau amma ya danganta da yanayin gun da ka je. Akwai wuraren da ko kana so ka yi musabaha ba za ka iya ba, soboda kana tunanin ba ka san su ba. Saboda guje ma cuta da wayansu abubuwa. To amma inde wanda 'yan uwa ne cikin family, ina kokari mu yi musabaha da mutane mu ɗan gaggaisa na hannu. Amma idan ba haka ba, inde wani gu ne wanda ban san su ba su san ni ba, so ba wani zancen musabaha da mutane. So in ka ga na yi musabaha da mutane toh wuraren da na sani ne cikin yan uwa da family. Amma inde ya wuce wannan gaskiya bana yi musabaha da kowa. So shine amma fa ya danganta da guraren da kake. Za ka je akwai guraren da ni dai gwanda ka ringa dunkula hannu kuna gaisawa. Bai wa kawara hannun ka kuna musabaha sun so da ba ka san su ba. Ba ka san wannan me ya su ke ba ko kuma ance wata cuta ta shigo gari. Dole ko kana son musabahan da mutane ka gaggaisa da mutane dole ba za ka iya ba sai dai ya zamanto kawai gaisuwa ta baki. Kuma an zo family wannan wani abin ko ba kaso haka za ka yi hakuri don gaggaisa da mutane. Amma idan ba haka ba gaskiya ni na tunanin ko musaban ya danganta da gun da kaje. Kuma wasu waye a guraren da ka yarda da su. Amma ka yarda ma mutane ba ma ni a gani na ba dole ba ne ka gaisa ta baki kawai ta isa ba sai an gaisa da hannu ya kayazu a hannu ba. Ni a ganina ya isa dai kawan aka yi na baki ba dole sai anyi na hannu ba tunda ba ka san su ba ba ka san ya suke ba. Shi ne.

Eh haha. Ai ni biredi, ina son biredi. Ya danganta da wane irin wuri na je, wane irin biredi ne a wuraren. Saboda biredi suna nan da yawa. Ina son biredi mai laushi dan kowa ma yafi son biredi mai laushi. Ɗaɗɗaya ne da zai ce maka bai son biredi mai laushi. Na fi son biredi mai laushi, mai laushin gaske kuma mai daɗi. Biredi mai laushi mai daɗi. Ban son biredi irin wanda ya yi ƙarfi ko kuma wanda ya dan kone amma ina jin mutane da yawa suna son biredi ɗan ƙonanne ƙonanne kuma mai abannan. Ƙonanne ƙonanne kuma mai, mai laushi. Wani kuma yana son kawai mai ƙarfine baison mai laushi. Diddade ko wani kuma zakaga yafi son biredi mai zafi zafi. Ni indama zan samu mai zafin an ciroshi yanzu daga cikin oven ana sakashi a leda a bani. To irin biredin dana fiso kenan, dan nasan koni ina tunanin shiyafi daɗi. Amma biredin daya kwana biyu gaskiya bana sonshi. Amma didde biredi indai yanada daɗi yanada laushi, ni nace ina amfani dashi. To irin biredin da nikeso kenan. Biredi mai laushi, mai daɗi. Kaiya ƙone sosai kuma kai yayi fari sosai. Kai ya yi fari sosai. To wallahi to nina fison biredi mai daɗi mai laushi. Sannan kuma ba ƙonanne ba kuma ba, bame, bame kuma wanda bai nunaba. Yayi fari sosai don wanima sai yace yana son wanda ma kaman bai nuna ba. Toni ina ganina ai kaman inacin danye. Ina fison biredi dai wanda shibai ƙoneba kuma shibai yi fariba can kaman bai, ba'a gasashi a wuta ba. Nafison biredi ɗan mai, ɗan wanda ya gasu sannan kuma mai laushi. Inda so samu nema wanda aka ciro shi daga cikin oven bai daɗe ba a samunshi a leda da zafi zafinshi. Na fi son shi.

A'a, eh ina son malamai su, malamai duk wani dai malami inda ya ansa sunan shi malami ne ina son shi. Inda ya ansa sunan shi malami ne bai zagi, bai zagin kowa to indai zai yi wa'azin shi ne kawai don saboda mutane su ƙaru to ni ina son malamin. So duk yawancin mallamin da ya ansa sunan shi malami bai zagin kowa sai dai yayi wa'azin shi mutane su ƙaru to ina sonsa amma don malami mai zage zage ni bana son shi. So kuma malaman suna da suna da yawa. To ni duk wani malami indai zai yi wa'azi wanda mutane za su fahimta kuma su san, eh suna gane abin da yake faɗa banda zagin wancan banda tsokanar wancan to ni a ganina ina son malamin. Kuma nasan yawancin mutane ma sun fi son irin wannan malamin ba malamin da zai zo yayi ta zage zage ba. Ya zagi wancan ya zagi wannan to gaskiya ni bana son shi. Amma don malamin da zai zo bazai zagi kowa ba bazai tsokana kowa ba to gaskiya ne ina son irin malamin. Ina son malamin ma wani mallami ma zai zo ya yi wa'azi cikin kwanciyar hankali ba zagi ba tsokana ba wani hayaniya to ni irin malamin ina son shi. Ba zan, zan ji wa'azin shi. Ba zan ji karantarwar shi amma duk malamin da ya kama mai hayaniya, mai zage zage, ya zagi wancan ya zagi wannan to gaskiya ni bana tare da shi. Amma malamin da ba ruwan shi da zagi ba tsokana to ni ina tare da irin wannan malamin kuma ina bin shi zan ji wa'azin shi sau da ƙafa. Amma duk wani malamin da zai kasance bamai, bamai nutsuwa ba gaskiya bana son wa'azin shi bana son shi. Kaman malamin ɗaurawa na farko ina son wa'azin shi bai zagin kowa wa'azi kawai kai tsaye yake ina son malam ɗaurawa wa'azi.

Duk abin da zai kama wanda ya danganta wanda zan yi amfani da shi a kasuwa. So ya danganta da me nake so. So ranan da in na so kawai kayan miya nake so in je in saya a kasuwa, zan je in saya a kasuwa. Ranan da kuma ya kama riga zan je in saya a kasuwa. To riguna ma ba riga guda ɗaya ba. To ranan da kuma na ji zan je in saya kayan hatsi, gero ne, dawa ne, masara ne, to zan je in saya a kasuwa daga kasuwa. Ranan da kuma ya kama kifi ne, to kifi zan je in saya a kasuwa. Kifi ko ranan da ya kama kuma nama zan je in saya a kasuwa. To haka kazalaka nama zan je in saya a kasuwa. To ya danganta da me nake so in je in saya a kasuwa. Kome inda ya kama na amfani na ne, zan iya zuwa siyan shi a kasuwa. Kayan abinci ne, kayan shayi ne ko biredi ma ta kama zan je in saya a kasuwa. Duk wani abu da dai da ake sayarwa in ya kama na amfani na ne wanda ya kama in je in saya a kasuwa zan je in saya a kasuwa. To kome inda ya kama wanda ya kama ta zaka yi amfani da shi ne wanda ka fi so ka je ka saya a kasuwa sabida saukin shi, sabida za ka samu iri kala kala wanda kake so sai ka zaɓa. So da ƙarancin na gida maybe in kazo ka tsaya a gida kace za ka siya sai dai ka siya irin shi guda ɗaya kuma ba za ka samu kala kala, mai inganci ba. Mako in kaje shi can sai ka zaɓa wanda kake so. Fari ne, baƙi ne, ja ne, kala ya fi guda ashirin za ka samu. Da kuma abin da dindai za ka je inda ya kama kaje kasuwa sai ka siyo da yawa kai kazo ka siyar. To ka ga dole daga kasuwa ka saya. To ya danganta me kake so kaje ka saya a kasuwa. To ina siyan kome ya kamata indai na amfani na ne daga kasuwa. To haka, yes.

A'a ni gaskiya ni ba dame ne. Gaskiya, ya danganta. Duka hannuna suna nan lafiya lau. Duka ƙafafuwana suna nan lafiya lau. So ya danganta da me zanyi da hannun. Amma yawancin nafi yin aiki da hannun dama. Amma ya danganta da wane abu zakayi amfani da su. Da wani aikin dole sai dai in baka da hannun, hannun. Amma indai kana da hannun hagu, kana da hannun dama dole kayi amfani da su duka a aikin hannun dama da hagu. So dole kayi amfani da shi. To ina son amfani da hannun dama in kuma ya kama dole ne inyi amfani da hannun hagun, ina amfani da hannun hagu. Amma nafi amfani da hannun dama don saboda hannun dama yama fi daɗin aiki zakaji daɗi. Sai dai in ya kama wanda dole ne kayi amfani da hannun hagun to sai kasa hannun hagu. Dan akwai abubuwa da yawa da dole ne dole dolen ka ko ka ki ko ka so sai kayi amfani da hannun hagun shine zaka iya yin abun. To akwai wanda abu dole ko kayi ko ka so dole sai kayi amfani da hannun dama ma kaɗai guda ɗaya ya ishe ka. Akwai wanda ma sai dai ma kayi amfani da hagun kaɗai, ba ra ka iya amfani da ma daman ba. So amfani da hannu ya danganta. Sai dai na fi amfani da hannun dama. Dan so ga komai dama anfi amfani da hannun dama. Kuma akwai abin da daman dole kasa hannun hagu kayi amfani da shi, shine zaka sama abun da kake so kuma yafi. So gaskiya to ni nafi amfani da hannun dama yin abubuwa da yawa, da yawa, da yawa ne kuma dama asali na ma ba dame ne ba bahago bane. So nafi amfani da hannun dama.

Wa ni gaskiya na fi son zama a birni. Saboda ko da wane lokaci ni a birni nake. Na fi son zama a birni. Ban dai sani ba gaskiya ga wayansu. Ni ma amma ni gani na fi son zama a birni saboda ni birni na fi jin daɗi. A kama a birni nake ba a ƙauye ba. So na fi son zama a birni ba ƙauye ba. Saboda akwai wasu abubuwa da yawa da gaskiya na jin daɗin rayuwa da ba za ka same su a ƙauye ba saidai birni. Ok, to sai ka dawo. To sai sa ni na fi son zama a birni ba ƙauye ba. Dan akwai abubuwa da yawa, wanda ma a haka baza ka iya musaltawa ba in ka tashi lissafa gaskiya a birni an fi samun shi. Na farko asibiti mai kyau, na biyu ingantaccen ilimi, na uku abinci ma mai sayarwa mai kyau wanda zai tsabtace shi. Na biyu ka samu ruwa mai kyau, mai tsabtace ruwa. Na uku ga ingantaccen ruwan ɗan ga ingantaccen wutar lantarki wanda za ka yi amfani da shi ba tare da ka samu matsala ba. So to duk suna nan da yawa ire irensu. Gaskiya sun fi za ka fi jin daɗin su da ka a birni ba ƙauye ba. Da in ka ce za ka bari ka same su ko za ka same su a ƙauye, ba za ka samu masu inganci ba. To gaskiya ni ina zaune ne a birni kuma na fi son zama a birnin ba ƙauye ba. Don saboda ni a ganina gaskiya birni ya fi daɗi. Duk da wayansu dai ƙauyen ya fi masu daɗi amma ni zaman birni ya fi mun daɗi. Ina jin daɗin zama a birni kuma za ka ga abubuwa musamman ma na karatu. Saboda in dai karatu ka yi a ƙauye ba za ka haɗa da wanda zai yi a birni ba. So kuma ko yanayin walwala da jin daɗi da samun abin morewar rayuwa to gaskiya da cigaba ma an fa samu a birni kuma an fi gani a birni. Saidai ga wayansu ban san yanayin sabo ba amma gaskiya ni a ganina, a ganina 'yan ƙauye to kowa ma ai da yawanci daga ƙauyen ya zo birni. In kai baka zo daga ƙauyen ba to babanka ya zo daga ƙauye, daga ƙauye yake. In kai don kana tunanin an haife ka a birni to babanka ya zo daga ƙauye ne. To ka ga duk meye zai sa mutum dai a ce daga me ya sa ba za a ce ɗan birni ya koma ƙauye ba dole ɗan ƙauye shi yake dawowa ya zama ɗan birni. Dole sai to ai birni ya fi nan so da duk wanda zai baro ma ƙauye ya zo birni to ya samu yana son cigaba ne. To du abin da za cigaba ai gaskiya amma dai cigaban dole daga faurin dai asali ne daman ƙauye ne. Amma ai birni yana zana saboda ajadaɗi ne. To gaskiya ni na fi son, na fi son birni. Saboda nan nake don so da abubuwan cigaban rayuwa. To abu in kana samun abubuwan cigaban rayuwa to ai shi ne kuma rayuwa. Rayuwa ba cigaba ai ba rayuwa.

A bayani, mu ba ma wani bayanai saboda mu ba gidan rediyo muke ba, ba gidan jarida muke ba. So ni ba na ajiye wani kwafin bayanai. Ace dai ni to mai aikin hannu ne to mai aikin hannu wani bayanai, sai dai kuma in dai ba bayanai aka turo mun a WhatsApp ko kuma a saƙon yanar gizo ke nan, to nan kan ajiye wa na bayanai saboda na bayanan cinikayya ba, cinikayyan kasuwancin aiki. Ko nama mutum aiki ya turo mun ko kuma ya zaɓa wani irin aiki, dole ka ajiye don saboda ya zama sheda wata rana. Don in baka ajiye sheda ba, taya za ka amfani da shi. Ko gun biyan kuɗi ko gun rubutu, ajiye. Yana da kwafi, kana da kwafin naka to dole ka yi samu kwafin naka. Don idan ba haka ba za a iya samun matsala saboda yau da gobe da kuma ne sheda da ingancin kasan aikin ka. In dai ka san aikin ka ba za ka zo ka dinga, ba za ka iya ba abu ba sheda ba kuma ba ajiye kwafi ba. Duk wanda ya san ingancin aiki ya yi, kamata yana da kwafin kasuwancin da sukayi. Amma ba ka da kwafi gaskiya ba ka san ingancin kasuwancin da kuka yi ba. Yana da kyau ka san kwafin, kana da kwafin abubuwan kasuwancin da kuka yi ko kuma cinikayya. So yana da kyau. Ni dai na kan ajiye amma ba sosai ba don saboda yana da matuƙar amfani. Kaɗan kaɗan kasuwanci mai aikin hannu kun yi abubuwa na yarjejeniya wanda ba ka da shedan ajiyan shi, ina ganin ba ka da, ba ka ma san me ka ke yi ba. A ganina dai yana da kyau ka dinga ajiye kwafin koma me kuka yi. Ba kasuwanci ba cinikayyan gida ne, biyan kuɗi ne, duk wani dai abubuwa dai in dai ya kasance a rubuce ne ko kuma a saƙonni ne aka tura na yanar gizo ko kuma saƙonni na kai da kai, to ya kamata ka ajiye kwafi yana da kyau.

Ya dangan, eh yana da kyau. Irin man da nike amfani da shi shine, me zanyi da man? Me zanyi da mai, man, man, man da zan ci abinci ne, man da zan ci abinci ne, man da za ai soye-soye ne na cin abinci. Ya danganta da wanne irin mai, man cin abinci ne. Man da zaka shafa ne, to ya danganta daga wanne irin mai ne. Inde man shafawa ne ka ga ba, ba sai an gaya ma ba ya kamata kai amfani ne. Da man shafawa ko vasline ko kuma ɗan kirim-kirim dai mai ɗan laushi-laushi wanda zai sa fatar ka ta yi fari, ta yi fari tayi kyau. To in kuma ya danganta man abinci ne za kai amfani da shi, kake amfani da shi na cin abinci. Na fi son manja, man gyaɗa ban cika son shi sosai. Ni na fi son manja, indai man amfani ne wanda za a ci da baki. In kuma zan shafa, na fi son Vaseline. Man ma ya danganta da wane irin lokaci ne zakayi amfani da shi. Lokacin sanyi ne, kaga zaka fi son ka yi amfani da mai ka shafa a jikinka. Ni kamar lokacin zafi ma bana amfani da mai na shafa. Indai na jiki ne, da man nan shafa na amfani da shi a jiki kenan. Ban cika son shi a lokacin zafi ba, lokacin ruwa ma sama sama. Amma lokacin sanyi zan shafa maka mai sosai. In kuma man na abinci ne, ban cika son man gyada ba. Na fi son manja, manjan ma kar ya cika yawa. Na fi son manja na amfani saboda yafi mun dadi, yafi min amfani. Na fi son shi ne, ina ganin kaman manja ma yakan sani wasu ɗan ƙananaa ƙananan ciwo bana jin daɗin jiki na. Amma in nayi amfani ko da manja ina jin daɗi yana yimun amfani sosai a jiki. So ina son manja amfani ne na cin abinci kenan. In kuma amfani ne na shafa ko kuma shafa a jiki. Man shafawa a jiki na fi son vaseline. In kuma man shafawar kai ne, to nafi son man shafawa man shafawa man shafawar kaii gaskiya. Ban cika ko wani iri zan iya shafawa a kai indai man shafawar kai ne, ko wane iri zan iya amfani da shi.

Eh, nakan zubar da shara ne. Aa, ina da abun ajiye shara. So da zaran shara na ya taru, na iya si bola na ko shara na ya taru, ina da gun abun zuba shara. Salam alaikum. Ina da gun abun zuba shara. Shi ne farko dai abin yanayin da nike da na yi shara. Akwai gun zubawa da an gama zubawa kuma akwai gun da za a ajiye. Akwai gun da za Akwai gun, ina da gun zuba shara. So bola ne in ya taru a kai su bola. In kuwa ba can, in kuwa ba a zuba su ba ajen, sai a zuba su. Ah Abba, ya ne.

Kowane biki ina so indai an gayyace ni. Bikin da dai ban so shine wanda ba a gayyace ni fa in je. Amma har dai alaikumsalam sana za, inda an gayyace ni biki, zan je ko wane irin biki ne, bikin Hausawa ne, bikin Inyamurai ne, inda an gayyace ni zan je na abokanai. Ba irin bikin da ban zuwa, bikin Yarbawa ne, bikin Hausawa ne. Toh inda bikine aka gayyace ni, to zan je. Ya danganta da kuma wane irin gayyata ne, amma inda bikine ba irin wanda ban zuwa, na musulmai ne wanda ba musulmai ba, kowacce yare ne inda an gayyace ni ma, Hausawa ne, Igbo ne, Inyamurai ne, Yarabawa ne, Fulani ne, inda an gayyace ni kuma ya kamani abokanai arziki ne ko kuma 'yan uwa, to zan je. Amma gaskiya, ina son biki, in je wanda aka gayyace ni. Amma kaman bikin Yarbawa yana da daɗin zuwa. Saboda bikin Yarbawa yana da daɗin zuwa, yanayin shirye shiryensu, ya fi ƙayatarwa, ya fi bada sha'awa kuma ka fi jin daɗi. Kuma wani abubuwa za ka samu na rabon wani abinci ne, za ka ga an raba shi da kyau. Kuma za ka ga abin da tsari, gaskiya yafi tsari. Ba kamar sauran bikin yare, na sauran yaren ba, sai kuma na biyu sai na Inyamurai. A cikin bikin da bai da daɗin zuwa shine na Hausawa gaskiya. Amma bikin sauran Inyamurai, Yarbawa, yana da daɗin zuwa na Fulani kuma ban san yanda suke yi ba. Saboda ban taɓa zuwa wai ace wannan bikin Fulani ne, zalla ana yin al'adan Fulani ba. Amma na Yarbawa na je ɗaya ba biyu ba uku ba na gani. Na Hausawa na je ɗaya ba biyu ba uku ba, duk da duka ba wuya ka ba masu bacika tsare tsare kamar inda Yarbawa suke yi ba. Gaskiya na fi son in je bikin Yarbawa dan soba ya fi daɗin zuwa gaskiya. Na fi son in je bikin Yarbawa.

La la la la la la la la. Bana son, bana tattaunan goro. Ni ba abin da ma nike jin haushi ma in ga, in ga ana tattauna goro ma a gabana. Ni ba ma ni nike tattaunawa. Ka ringa tattauna ma, ni bana son shi. Bana tattaunawa kuma bana son in ga ana tattauna shi. Amma in ka ga na tauna goro to zanyi in ya zama shine magani. In dai goron ya zama shine magani. Amma dai in dai ba tattauna goro ya zama magani ba, gaskiya barai amfani, bana son shi. To ni ban ga wani abin daɗi na tattauna goro ba. Ni dai nan da nan jiya an ce dai illar shi ma ya fi maganin shi. So ni gaskiya bana tattauna goro kuma bana ma son me tattauna goro. Ko banma taba tattauna goro ba. Madan ban da ra'ayin tattauna goro. In ka ga ma na tattauna goro kamar yanda nace sai dai in goron ya zama, ya zama shine magani. In dai ba wai goro ya zama magani ba wanda kuma ba wani magani wanda a lokacin sai shi ko kuma shine eh asalin maganin wanda zai yi a take. Wanda ingancin ne shine mai magani. Amma in dai akwai wani maganin bayan shi wanda zai yi abun nan maganin abun nan, gaskiya ma barin ci goro ba, barin tattauna goro ba. Amma ko in ya zama shine dole, shi ne magani a lokacin da zakayi amfani da shi don ka samu sauƙi tattaunawa, gaskiya to shi zai sa ni tattauna goro. Amma kawai wai dan saboda hakanan dan jin daɗi tau tauna goro, gaskiya bana son shi kuma bana tattauna shi. Kuma in ya zama magani ya zama shine mafita. Ba wani mafita a lokacin sai shi, me tattauna goron shine kaɗai abin da zai sa ni in tattauna amma bayan shi bana tattaunan goro ba.

Ni ban da wani jaddawali. Jadawalina shine kawai aikin hannu nake yi. Aikin hannu kuma ba a karkashin kowa ba. Balantana, abani maki ko wani jaddawali ko wani abu. Aiki bana yin shi, aikina bana yi a karkashin kowa. Aiki sai abin da na na ma yin aiki da sassafe. Aiki ni ne nake makai na aiki, ba wani yake min ba. Ni nake yin aiki. Balantana an bamu wani jadawali. Ina kwanan? Wallahi ba su buɗe ba mama masu ruwa basu zo ba ko? Aa, gaskiya ba su zo ba tukunna. Uh huh.

Ya kake Ah, mu unguwar mu gaskiya sai dai sun barka. Unguwar mu lafiya lau muke zama. Ba faɗa, ba zagi, ba guje-guje. Lafiya lau muke zama a unguwar mu. Gaskiya dai unguwar mu ne muna zama laf. Ba tashin hankali. Lafiya ƙalau muke zama a unguwar mu. Ba ma samu wani matsala da kowa. Unguwar mu na zama cikin lafiya da tsaro. So ba mu da wani watsala a unguwar mu na matsalar tsaro ko rashin lafiya. Unguwa, unguwan mu lafiyan su garau. Ba takura. So a haka muke zama a unguwan mu. Ba mu da wani matsalan unguwa, ko na rashin tsaro ko na rashin zaman lafiya. Muna zaman lafiya a cikin unguwar mu. Lafiya kuma da tsaro. Su haka unguwar mu take kuma tana da kyan zama. Sabida tsaro, duk gunda ba tsaro ba daɗin zama. Wajen unguwar mu muna da tsaro kuma ga zaman lafiya. Ba tashe tashen hankali, ba sata, ba ɓarayi, ba wai inka ajiye kayan ka a ɗauka. Soboda akwai masu tsaron anguwa suna ƙoƙari sosai sosai. So gaskiya, unguwar mu ba mu da wannan rashin. Muna da tsaro da jin daɗi.